Eh to, babu abin da nake alfahari da shi kuma nake godiya yau da kullum akai sai irin halin tausayi da Allah ya bani. Tobina godiya kuma ina alfahari da halin da ubangiji ya bani na tausayi ko me ni ne yake faruwa, za ka tausaya ma mutum idan kuma alheri ne za ka, uh, taya shi murna. So ni ina cikin farin ciki a lokacin da na ga wani yana cikin farin ciki, a lokacin da na ga wani yana rayuwa mai kyau, yana jin daɗi kuma ina bakin ciki sosai a lokacin da na ga mutun yana cikin damuwa. Kokuma yana neman wani taimako, ni kuma ba ni da ƙarfin da zan iya yi wa wannan taimakon. Babu abin da yake ba ni bakin ciki kamar in ga na kasa taimakon wani. Ni in kai na ma na kasa taimakawa wani lokaci baya cika, ƙaddara a ƙasa sosai. Amma idan na kasa taimakin mutum, sai in ji ƙawai ji ba zan iya ba kamar zan gani kamar na zama faɗi ko kuma na zama, uh, abun da ba za a yi alfahari da shi ba. Kuma, uh, ni abin da na sani akan godiya, uh, godiya abu ne da yake da matuƙar muhimmanci saboda a lokacin muna yara su iyayenmu idan sun aike mu, misali an aike ka, an ce ka je wurin wane kaza ka je ka ba shi abu ka za. To idan ka ba shi bai yi godiya ba ko kuma bai ba ka ɗan tukwici ba, idan ka koma gida sai a ce maka, "Ah, ya ku kai da shi?" Sai a ce, "E, na ba shi." baiyi godiya ba, ko kuma bai baka tukwici ba? Ƙaddara a ƙasa sosai. Amma idan na kasa in taimaki mutum, sai in ji ƙawai ji ba zan iya ba kamar zan gani kamar na zama faɗi ko kuma na zama, uh, abun da ba za a yi alfahari da shi ba. Sai ya kamata a ce ko da rabin dala ɗaya ne ko dala ɗaya ya ba ɗan aike ya ce gashi ko da ka ci tuntuɓe gashi wannan karke dan kanka ka gane abin da ya zama ba wai yana da yawa ba. Kawai zama dai, eh, ka nuna godiya, ka nuna farin ciki, ka nuna cewa, uh, wannan abun da aka ba ka an girmama ka. To wannan zai nuna ma wanda ya ba ka abun nan cewa eh ka, ka yabe abun da aka ba ka. Idan ba ka bayar ba in ka dawo gida sai a ce, "Ah, wane kaza me ya ce wane kaza kaza aui, bai baka komai ba." Ya ce kuma in ba in ka ce eh sai a ce to ka koma ka je ka ce mai, eh, wannan saƙon daka ba shi. Ba shi aka ce ka ba ba. Je ka anso ka ce ba shi aka ce ka ba wa. Ka gane ba wai asali ana so ka anso bane. Ana so a nuna mai cewa abin da yayi bai yi daidai ba, bai kamata ba. Ya kamata ya nuna godiya, ya nuna ya yabe abun da aka ba shi, ya girmama. Kai yaron da aka aika baisan ko kaci tuntuɓe a hanyaba, in ma bazai baka a cikin abin da an ba shi dala ɗari biyar ko irin ɗan, uh, ɗanɗano mai daɗi ko irin ɗan abu ya miƙa ma yaron dai da ya kawo ya ce gashi. Ana dai so, uh, ya nuna kamar, uh, godiya ko jin daɗi ne kawai. Ba wai ana so ya zama dole bane ya, ya ba da abun ne ko.

A al'adance dai, ni dai yadda na taso na ga ana yi a gida shine, za ka goge haƙora da shi, abun goge haƙora da safe idan ka tashi. Wani lokaci ka ma, ka mun ma ka yi sallar asuba. Idan za ka yi alwala, mu a al'adance a gidan na mu, inda na tashi za ka goge haƙoran ka, sannan sai ka yi alwala, sannan sai ka je ka yi ibada. To amma kuma, bayan nan idan ka dawo cikin rana, akwai shi sandan asuwaki wanda ake karya daga bishiyar dalbejiya wanda yana gidan mu kuma ni ma yanzu akwai shi a nan inda nake. Za ka karya ka sa asuwakin nan a baki ka dinga kana goge haƙora so da dama ana so. Sannan kuma idan ka gama cin abincin dare, ka gama harkan yau da kullum a cikin gida, sai ka koma ka ɗauki shi abun goge haƙoran ka sake goge haƙora. Shi ma gogin haƙoran ke nan ba asuwaki ba. So indai goge haƙora ne da, eh magogin haƙora da kuma shi me ake kiran shi a harshen hausa zan iya ce shi man goge haƙora kenan wanda ake sawa a saman mogogin haƙora a goge haƙora dashi. Indai da shi ne sau biyu ne na farko idan ka tashi na kuma ƙarshe idan za ka koma bacci. Amma shi asuwaki wannan shi ne wanda ake amfani da shi kusan a so da dama a cikin rana ana goge haƙora da shi saboda yana da matuƙar muhimmanci. Ni dai yanda na tashi a al'adance haka na ga ana yi kuma ni ma haka na yi a nan na wa.